Eh ina yi, wani lokaci mama haƙo kuɗi kasha. Ina yi wani su lokuta ba kai sosai ba. Ba wani lokacin da ni ke yi kaɗan kaɗan ne, ba ku ƙude kasha da ke yi ba. Wani lokaci in zan yi bacci ina danyi amma bako da yaushe ba.

Yanda na ke sassanta rikici a wajen aiki, la'anyan da nagar rikicin ya zo, haka da ke sassanta wa. Saboda a wajen aikin muna son zaman lafiya, ba masu rikici sosai a wajen aikin ba kuma muna karɓo kwastoman layin lafiya, ba san mun rigar rikici da kwastoman ƙuri'u shi.

Launin bango in, launin bango na ɗakinmu daki na launin ruwan bilkoloni da ash kuma lemon green launin bango kuma na shagon mu shi kuma launi brown shine launin da muke da shi a shago.

Kore ne da na fi so, ana fi son launin green da ja. Shi ya fi mun kyau. Kumashi nike amfani da shi lokacin da nake so na yi amfani da shi na ba wani kyauta ko wani abu. Launin kalan da na fi so kenan, shi ya fi mun kyau a rayuwana, kuma shi kalan shi na fi so.

Rana mafi kyau a mako wanda na fi so shine ranan mako zagayowar haifu na. Na biyu kuma, sai ranan mako na zagayowar haifu mahaifiyata shine rana mafi kyau na fi so a mako a rayuwa ta.

Ba na yin wuta da itace, amma lokacin biki a gidanmu muna yin wuta da itace sosai. Amma ni ba na yin wuta da itace. Amma dai lokacin biki ko lokacin suna ko lokacin wani abu a gidanmu, ana yin wuta da itace sosai. Amma ni ba na yi.

Ya nisan tafiyan da nake yi da ƙafa? Ina yin tafiya kaman kilomita uku zuwa kilomita huɗu ina yi da ƙafa ko kuma an wajen da zan je ba waje bane tafiyan da bai fi irin man fan five kilomita ba amma iya ni zan tafiya ina yin tafiyan kilomita uku zuwa huɗu.

Eh muna sadarwa awurin aikinmu, sadarwa ta hanya me kyau da kuma ta hanyar da kostoma yazo mana, da yanyin kostoma muna ansan shi, hannu bibbiyu mu sadar, ko a waya, ko a wani abu haka muna sadarwa ta hanyar kyau.

Na fi son dafa kwai, in dafa shi a haka yanda yake, a ruwan zafi na ci shi. Ko kuma na haɗa shi da indomi na dafa na ci. Amma ban cika san soya kwai ina ci ba saboda ba wani na cika san cin mai ba ne. Amma na fi cin kwai na dafa shi, na ci kwai dafaffe.

A'a ban cika ƙetarai ƙafafu lokacin zama ba. Na fi son dai na zauna lafiya dai dai yadda mutum akan kujera. In nazauna ma akan kujera ban cika ma buɗe ƙafana bama nafi rufe ƙafana ne, ko zan buɗe ƙafana kaɗan nake buɗe amma ba wai sosai ba amma ban cika ƙitar ƙafafu ba lokacin zama.

Wasu lokaci ranan biyan albashi ina jin daɗi yadda nake so saboda ranan da nake ɗan taimako ma wasu daga cikin ƴan uwana sauransu kuma ranan da aka biyana albashi inajin daɗi saboda ina taimakawa in bawa mahaifiyata wani abu ina jin daɗin bata wani abu da nake yi shayasa nake jin daɗi ranan biyan albashi.

Gaskiya ba zan iya kirga madubi na muke dasu a gida ba saboda gidan family house ne muna da yawa. Ɗan kusan mu ashirin da wani abu ne a wajen mahaifinmu to kaga kowa yana da ɗakin shi da ba zan iya kirga madubi na muke da shi a ɗaki ba gaskiya.

Ina yanke shawara a wajen aiki ta yadda daga ya dace, da kuma ta yanayi yanda naga abu ya zo mun kyau. Sai na yanke shawara da shi wannan abun ya mun, ina yanke shawara zan yi kaza da kaza a kan shi. To haka nake yanke shawara a wajen aiki.

Gaskiya ba na son wurare masu hayaniya. Ɗan kuwa ko wajen aiki ina ji hayaniya yayi mun yawa ina ɗan fitowa ɗan yi magana da shi don Allah a yaƙuri a ɗan rage. Ba na son hayaniya sosai. Ko a family house dinmu ma ina cikin ɗaki ina ji hayaniya yayi yawa ina fitowa na ma in kuwa na magana da shi munsa hayaniya yayi ɗan yawa don Allah a rage. Haka liki ban son wurare masu hayaniya.

Eh ina yin cilki a kasuwa ta gangan ya danganta da yayayin kayan da zan saya. In kayan da zan saya bai fi irin guda ɗaya, guda biyu zuba guda biyar bane shi ne ban cika ciniki ba. Amma in kayan da zan saya na san yana da yawa to dole ne zan yi ciniki zan nemi rage. Don ko a kasuwanci ana neman ka, ana son ka ciniki ka nemi ragi. Ina yin ciliki a kasuwa.

Eh, ina karanta jarida amma jaridar da na fi karantawa na fi karanta jarida na sport saboda ogan ma ana kawo mai jarida guda biyu. Ana kawo mai jarida na news, ana kawo mai jarida na sport. To saboda ni ina yin sport sosai shiyasa nake fin karanta jarida na sport in duba live squad da sauransu.

Irin kiɗan da nike son ji, ina fi son jin irin kiɗan yaren mu na Hausa. Shi ina fi jin dadan ji, sai kuma kiɗa na Turanci shima ina ji, ina jin kiɗa na Yarbanci saboda akwai yarbawa a shagon mu. Sannan ina ɗan jin kiɗa na Larab shima, shima.

Ina taimaka ma mutane ta yanayin yanda naga ka samu matsala da sauransu ko in ina tafiya a hanya ma in naga irin almajiri ina taimaka mai ko naga mutum yana neman taimako wanda zan iya taimaka mai in ina da shi ina iya taimaka mai.

Eh, ina sanya bel kullum saboda mafi yawancin kayan da nake sawa kayan da zan sanya bel ne shiyasa nake yawan sanya bel kullum, sanya bel kullum sosai. Mafi yawancin ƙanana kayan da ke sawa. Ko a wasu manyan kayana ma akwai wanda na musu gidan bel ina sa bel.

Eh na saita wayana tana daidaita sai da kanta. Lokacin rana na shiga rana tana daidaita mun haske lokacin da na shiga rana kuma lokacin da nake cikin duhu tana saita mun tana daidaita mun haske da kadda saboda na saita saitin ɗin haske da kai na shi yasa.

Ban cika san kayan mari ci sosai ba amma wasu lokuta akwai irin waɗanda kike gani masu kyau nike so amma ba warku ne ba shi nike son kayan mari ci kuma hari wasu lokuta akwai irin waɗanda kike gani nike so waɗanda suka ban kyau masu ƙira.

Mafi mahimmanci a cikin abokan taka na shine zamantakewa mai kyau. Shine abin da yafi mahimmanci saboda ni a rayuwana ban ci ba, ba mutum bane mai son neman rikici ko rigima ko samun matsala da mutane. Na fison zaman lafiya da mutane shiyasa na fi son zamantakewa mai kyau inda za mu zauna lafiya dani da mutane da kuma ni da abokai da ni da yan uwa.

Ina magana da abokan ciniki ta hanyar mi kyau, magana mai kyau, kalaman mai kyau. Ba wai kalaman da za ka faɗa wa mutum bata mai riba. Ina hanya ta kalaman mai dadi, jidaɗin kalaman da na mai shima'i, jidaɗin kalaman da na mai zauna lafiya. Hanyar da yake magana da abokan cinikayya kenan.

Eh, ina bacci da rana wasu lokuta amma ba kowane lokaci ba, sai lokacin da na ga na yi aiki. Na gaji, in ba aiki a gabana haka shine ni ke ɗan bacci da rana. Amma in akwai aiki a gabana ban cika yin bacci da rana ba. Chi gaba da aiki nake yi.

Eh, lambar mu mai albarka shine lambar ofis ɗinmu. Shine wanda muke amfani da shi lambar mu mai albarka, sai kuma muna da lambar gida mai albarka, ita ma da muke amfani da ita. Shi kinan lambobin da muke da su, wanda muke amfani da su.

Abin da nake son yi don ƙara aiki, in ba na son zaman banza wajen aiki. To, wani lokaci ina so na ƙara aikin da ya fi aikin da nake yi a gaba na. Ko in na gama aikin da nake yi na gaba na, ba na son na zauna. Ina surutu, ina ƙara aiki, na cigaba da aiki wani lokaci.

Eh ina sanye agogon hannu sosai saboda ina da agogon hannu kala kala, iya kaloli, ninsi su a wajena. Ina sanye agogon hannu sosai saboda agogon hannu shima yana da amfani ga dan adam. Shiyasa nike son agogon hannu, ina sanye agogon hannu sosai.

Lokacin da nake cin abinci a rana mafi kyawun lokaci ina fi cin abinci da safe. Ina ci da safe sai kuma da rana lokacin na je break na wajen aiki sai kuma da yamma. In ban ci abinci da yamma ba sai na bari sai zuwa dare ina tashi na je gida amma bana wuce karfe takwas tara ban ci abinci ba. Na ku zuwa ɗan ruwan lokaci kaɗan sai na kwanta.

Ni launin idanu na fari ne da kuma baƙi haka launin idanu na yake saboda bana yin ciwon ido. Ban dai na ci ido na yana yin ja amma launin ido na fari ne da baƙi haka launin ido na yake.

Eh ina yin addu'a kullum kuma ko da yaushe ina yin addu'a. In na fut kafin na fito daga gida, in na tashi daga bacci ina yin addu'a. In na je na yi masallaci, na yi sallah ina yin addu'a. In na fito daga gida kafin na zo wajen aiki ina yin addu'a. In na buɗe shago kafin na fara aiki ina yin addu'a sai na cika bada aiki.

Eh, ina zama a kan gwiwa kusan sau da yawa. Dan duk lokacin sallah, in na je yin sallah ina yawan zama a kan gwiwa sosai. Duk lokacin da zan yi sallah ina zama a kan gwiwa. Amma in ba lokacin sallah ba, ba wai ko da yaushe bane in ke zama a kan gwiwa.

Yawan ya danganta da yanayin yawan shi, amma ba ya wuce kaman biyar zuwa ƙasa haka. Amma yana da yawa ba ko da yaushe nske amfani da su ba, amma yanayin yanda nake amfani da su ba ya wuce biyar zuwa ƙasa.

Launin da na fi so, nafi son launi lemon green ko pink ko purple haka shine launin kalan da na fi so nake amfani da shi a rayuwa ta da ke nan. Launi kalan da na fi so ke nan na fi amfani da shi sosai.

Bikin da na fi so, na fi son bikin ranar zagayowar haihuwa ta. Biki na biyu kuma na fi son bikin zagayowar ranar haihuwar mahaifiyata. Biki na uku shi ne sai da ce biki mu muna da biki a gidanmu na en uwa da yayi da sauransu shi ne bikin da na fi so.

Irin wasan da na fi so, na fi son wasan ƙwallon ƙafa. Saboda wasan da na fi so na ke yi ke nan. Dan ni kai na nima ina buga ƙwallon ƙafa, shi ya sa na fi son wasan ƙwallon ƙafa sosai. Ina kallon wasan ƙwallon ƙafa ko a TV ko a gaske in mun je tafu wurinsu.

Ya'yan itacen da nafi so, nafi son irin su watermelon, irin su ayaba, irin su apple, irin su tomatoes, lemon, strawberry da sauransu. Su ne irin ya'yan itacen da nafi so sun fi dadi sun fi kyau, sun fi ba mutum lafiya a jiki da ƙara mai kuzari.

A'a, bana cin citta a cikin abinci amma ina cin citta a cikin kamar ruwan shayi in zan dafa haka, inasa citta a ciki. Ko magani, in zan dafa magani ina haɗa ba dafa ko kuma in samu citta da wani magani da ban na haɗa dashi, sha haka kawai amma bana sawa acikin shayi.

A'a murya na ba ta da ƙarfi. Hankalin murya na take fita. Amma dai sometimes mutum ya yi nisa ina san da kirashi ina irin ɗansa ƙarfi ina ɗan kirashi ɗan ƙarfi yake. Amma dai murya na hankali yake fita ba da ƙarfi ba. Na fi murya mai ƙarfi ƙarami ƙarami murya wanda bai da ƙarfi.

Miyan da na fi so, na fi son miya kaman jan tumatit ka ko miyan kuka ko kuɓewa ko irin su alayyahu su ogun su shuwaka da sauransu irin miyan da na fi so ke nan.

Babban nasaran da muke samu a wajen aiki, idan an kawo mana sabon kostoma babban mutum haka in muka mai abu mai kyau ya ji daɗi yana ci gaba da dawowa ya ci gaba da zuwa muna mai aiki. To babban nasaran da muke samu kenan kuma muna samun ribas mai kyau akan aikin da muke yi. Shi ne babban nasaran da muke samu.

Eh, ina koyan wata yare daban wanda ba yare na Hausa ba. Ina koya kaga shagon mu muna da yarabawar suna koya mana yaren Yarbanci. Muna da Ibira suna koya mana yaren Ibira. Na ɗan iya Ibira kaɗan, na ɗan iya Yarbanci kaɗan.

Eh ina shan ruwan 'ya'yan itace sosai. Na mafi son ruwan 'ya'yan itace sosai akan ruwan drinks haka. Ruwan 'ya'yan itace suna ƙara ma mutum lafiya da kuzari da amfani a jiki da kuma wanke wasu cututtuka da sauran su haka. Ina shan ruwan 'ya'yan itace sosai.

Abincin da na ke fin so, da safe na fi son shan shayi, da rana sai na ci shinkafa ko indomi, anma de da dare de na fi cin shinkafa. A kan indomi anma de abincin da na fi son sha, na fi son shan shayi da safe sosai.